Yaya kuke kwana da yamma tare da abokai? To, ya danganta ba kullum ne ake kwana da abokai ba. Wani lokacin ana kwana dasu wani lokacin kuma ba a kwana ya danganta da kusancin mutum da abokai. Wani yana kwana da abokansa wani kuma baya kwana da abokansa dan haka ya danganci yadda abota ta kasance da kuma yadda ake kwana tare da dai sauransu da dama.

To, neman gida zai dai ya danganta da dillalai. Idan mutun yana neman gidan haya, zai iya zuwa wurin dillalai suyi mishi cigiyan gidan hayanda za a haɗashi da mai gida, ya biya kuɗin haya, ya tare. Dillalai sukan shiga tsakanin maigidan haya da kuma wanda zai shiga. A inda an yi ciniki mutum ya kama gida za a basu, za a basu ƙasan su na haɗa ciniki.

Mu ƴan Najeriya mun saba da matsalar wutar lantarki. To a koda yaushe mutum yana tare da fitilarsa. Idan wutar lantarki ta ɗauke sai a kunna fitila. Gidaje da yawa ma sun sa sola da zarar an ce wuta ta ɗauke mutum zai kunna sola ko kuma ya kunna fitila. Wayanda ba su da halin siyan sola sai su samu fitila. Kyan dar ma dai yanzu ma de anyi kwanan biyu ba a amfani da shi, amma dai ana amfani da fitila domin haskaka gidaje da sauransu. Wayama tana taka muhimmiyar rawa wajen bayar da haske idan an ɗauke wutar lantarki.

To kilishi nama ne da ake sanyashi ya bushe. Bayan an shanyashi ya bushe, a zo a haɗa mishi kayan ƙanshi domin a gasa shi. Bayan an gasa shi, sai a yayyanka wa mutane su ci. Anayin amfani da kilishi ana sossokashi a tsinke akwai wata unguwa da ake ce wa Agadasawa a cikin gari. Yawanci mutanen anguwar sana'arsu ce suna yin sana'ar kilishi, da ita suke rayuwa.

To, abu na farko da mutane suka fi yawan dubawa a wayarsu in sun tashi, wasu suna shiga manhajar WhatsApp su gani ko saƙo ya shigo. Mafi yawanci mutane sunfi duba WhatsApp. To ba za a iya cewa al'ada ce mai kyau ko mara kyau ba, sai dai kuma yana da kyau mutum ya riƙa duba karatun Alqur'ani ko kuma wasu addu'o'i da za su amfane shi.

Eh to, ina cin salati, duba da cewa inaga salad ake nufi ganye ne da yake ƙara lafiya kuma yana maganin basir. Likitoci kuma suna bada shawara a riƙa cin salat. Yawanci ina cin shi da shinkafa ko kuma in kwaɗa shi da ƙuli ƙuli in ci. Wannan yana taimakawa matuƙa da gaske domin sa abinci ya narke a cikin ciki. Kuma idan mutum ya je zai yi ba haya, ya yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali.

To mutane da yawa gaskiya sunfi suna goge hakoransu sau ɗaya ne a rana. Amma likitoci sukan ce yana da kyau mutun ya riga goge hakoransa sau biyu da safe sannan in zai kwanta da daddare ya goge. Ni dai gaskiya zan iya cewa ina ban fiye gogewa da daddare ba amma in ta yanayi ya kama nakan goge shi da daddare domin tsaftacewa.

Toh, sautari yara suna buga ƙwallo a unguwa da yake a unguwarmu akwai filin ƙwallon da yara suke buga ƙwallo. Wasu lokacin suna jefo wa mutane bal, su zo suce za su ɗauki bal dinsu. Wannan gaskiya mutane da dama basa son wannan takura. Wani lokacin kuma in ka zo wucewa idan ba ka an karaba ko kuma ba su zahe ba su an karaba za su iya buga maka bal. Sai dai wani lokacin suna da tarbiyyar idan mutum ya zo wucewa su tsaya da bal ɗin ka wuce. Toh, zan iya cawa bani da wani ra'ayi akan ƙwallon ƙafa da yara suke yi a unguwa.